Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Ya danganta da yanayin ne, yanayin gidan ku ne, da yanayin yawan gula fai da kuma wutan da ku ke sha. Amma aƙalla daga dubu goma ne zuwa sama.